Kwarai kuwa ina fatan samun cinye dukkan abubuwa. Misali, dukkan abinda nasa a gaba nakan yi fatan samun cinyeshi. Misali kamar idan a makaranta ne nake exams, to fatana shine na cinye wannan exam ɗin ta hanyar maida hankali da karatun sosai. Na fahimci komai, na kanyi karatu page by page saboda in kasance nasan komai. Yarda idan naje na zauna, to komai zan cinye a karatun nan. Sannan kuma kamar misali a wajen aiki ne, nakan yi ƙoƙari wajen duka abubuwanda yazama compulsory a aiki nayishi. Kamar shiga classes koyaushe at the time and in the period. Nayi updating na dukkanin abubuwa yadda ku menene zai zama na cinye shi banida matsala. Haka ma, kaman a rayuwa komai nakan yi yanda yake, yanda ya kamata, yanda koyaushe zan kasance at the top. Haka dai nake fata ya kasance koyaushe. Shiyasa nake koƙari a wajen yin abubuwa masu kyau koda a rayuwa koda a ko, ko a gurin aiki. Duka na kanyi ƙoƙarin gyara komai don ya kasance na cinye komai. Ina fatan samun cinye abubuwa. Na komai misali komai nasa a gaba, nayi duk abinda ya kasance yanada kyau shi zanyi, wanda bashida kyau na haƙura dashi saboda in samu dai in cinye komai. To wannan shine fatana, na in samu in cinye abubuwa. Cinye samun faɗi, fatan cinye abu ina dashi. Har kullum ina ƙoƙari ina mai da kai akan abubuwa saboda na cinye nafi kowa samu inda kan a tsari na ne. To haka nake fata ya kasance na samu warai inada fata samun cinye.

Eh ina shuka tsirrai a gida, saboda shi gida ma idan aka masa shuka yana kyau sosai yake yin kyau idan aka masa shuke shuke a ciki. Misali akwai shukoki na flowers da suke gyara gida kamar su dogon yaro haka da flowers da zasu futo wanda suke gyara gida sosai. To yana yin wannan sannan kuma kamar tumaturi haka da ɗan tatta sai da salad shi ma na kan ɗan samu guri daga ɗan gefe hakan ɗan shuka su, inda suka fito zan iya yin amfani da su a gida wajen girki sannan da zogale shi kusan ko yaushe ma ina da shi. Idan na tashi yin amfani da shi ko miya ko wani girki da ya zo ana masa sai kawai in je in ciro shi. Nan na ciro shi sai na yi amfani, shine fa'idar ɗin. Kyau in aka jera ta kamar guda biyar a jere to tayi kyau sosai da na saka ta. In ka gano in ka shigo za ka ga yayi maka kyau ita bata da fure. Kawai doo guwa ce tana da tsawo sosai wani lokaci takan wuce katangar gida komai tsawonta to tana da kyau wani lokacin sai a ɗaure ita ɗin sai a cilla dutsen a bayan katangar saboda kar ta faɗi haka ake yi mata tana yin kyau idan an shukata mun so saka ta itama tayi kyau a je a ɗe side ɗin shine sai na saka ƴan gajerun su kuwa gajeru ne suna da ɗan tsawo amma ba su da tsawo kamar waccen. Haka suke dub dub dub gajeru haka wasu suna da ɗan fure a jikinsu in suka yi wannan ganyen ya fito sosai to sai suyi kyau, suyi kyau sosai. Nan side ɗin ma kuwa shine sai na je na ɗan saka ɗan wannan zogale da kuma ƴan tumaturi haka da tattasai. Sannan a ɗaya wani gefen tun muna ƴan yara mu mu dama a cikin gidan mu muna amfani da shuke shuke muna da shukoki kamar gwanda da na lemon tsami, da na lemon zaƙi, da na goba kuma duka suna fitowa. Idan suka fito sai muɗin gaskiya su muna sha muna yin kyauta da su. To na taso dama na ga wannan kuma da akwai flowers ma na cikin wannan tukwane akwai su flowers irin wasu masu ƙayoyi.

To. Shi yanke farce ba shi da iyaka. Misali, bana kawo adadin cewa ga lokacin da zan yanke farce. Sai dai nakan yi sau biyu, sau uku a sati. Wani lokacin Mhm. Wani lokacin nakan yi yankan farcen a wannan duka sati, sai na yanke kamar sau biyu haka. Wani lokacin ma sau ɗaya ne. Saboda nakan yi amfani da, indai ya ya, ya, ya fito. Idan ya fito sai na yanke. Idan kuma bai fito ba, to bana yanke wa. Akwai waɗanda suke da ɗabi'ar yankan farce har da baki. Misali shine waɗanda kullum ma sai sun gutsire shi. Kullum za su dinga sa shi a baki suna gutsira. To su ne zaka ga farcen su ba shi da tsawo, 'yan gajeru ne saboda duk sun gutsire shi. To ni bani da wannan ɗabi'ar ta kullum, kullum in dinga sa farce a baki. Kawai dai ni na san ina yanke shine a sati ko sau biyu, ko sau ɗaya, yanda dai ya fito. Idan ya fito bana wadatar. Nail cutter in cire, ko kuma na yi amfani da reza. Mai kaifi haka. To sai in zauna in gyara shi, in cire shi. Da kaina nake yin yankan farce. In gyara shi, in yanke abi na, in cire na hannuwa, sannan in cire na ƙafa. Shi ma in cire shi. To na ƙafan ya fi to sai ya yi fes da shi. Ko yaushe ya kasance cikin fes. Amma sau biyu haka, ko sau ɗaya ne nake amfani da wajen yanke farce a sati. Yawanci ma dai na fi amfani, na fi yi sau ɗaya. Na kasance ko Saturday, ko Sunday, ko kuma ranar Friday. Saboda kamar a Friday ma yana da wani lada idan aka yanke shi a ranar, an cika sunna kenan. To sai na yanke shi a ranar Friday, na gyara shi, na kankare shi tas. Na bi gefe-gefen fatar nan da ta fito waje da ke yi. Umar! Umar! Sadauki dubakaka in ɗauke ruwan nan. In ba a ɗauke ba, ɗauke shi da Allah kar tasha. Idan na tashi to sai na ciccire wannan ɓawon na gefe. Fatar nan da tunda tana yin irin. Zama ciwo idan ba a cire to sai in sa reza duka in yanke in fitar. To sai ya yi min wannan. To dukka nakan yi shi a sati ne. Ko Sunday, ko Saturday, ko Friday a cikin kwanakin nan uku. Nakan yi a wad-- a kwana ɗaya na ɗauka duk a a ranar da na ga kamar ya yi min yawa a hannu. To sai in zo na yanke shi ranar, in gyara shi tas. Amma ni sau ɗaya ne nake yi a sati. Da wuya na yi sau biyu, sai dai in ya kasance kamar wani abin ya fito a jiki, to ina son ture. To sai in haɗa in yanke farcen sau biyu.

Toh, ina ajiye kuɗi ta hanyoyi kala-kala. Misali, akwai ajiye kuɗi a banki. Ina amfani da bankuna da yawa wurin ajiye kuɗi. Ina amfani da Sterling Bank, ina amfani da, da Unity Bank, ina amfani da GT Bank, ina amfani da Zenith, ina amfani da Jaiz duka, ina amfani da Union, duka wajen ajiye kuɗaɗe. Da UBA ma, duka ina using dasu wajen ajiye kuɗaɗe kuma suna da kyau. Me ye kyau? Saboda yanda na ajiye haka zan je in cire abina. Sannan bayan wa'inna ina ajiye kuɗi a gida. Shi ne na kan yi amfani da yan ƙananun bankuna da ake yi su na ƙarfe haka sai a huda tsakiyarsu sai a din ga zirawa a ciki ba za a buɗe shi ba sai lokacin da dai banki. Su Vybit, su Mex, Mex Browser ah Mex wannan exchanger, su Get IO haka duka idan na ajiye su, ah idan na ajiye wannan ɗin. Alhaji tafiya za ka yi? Idan na ajiye taɗan kai, taɗan ya kai wani lokaci haka to sai in je in ɗauko su sanda zan yi amfani da su. Sai na je na, na siyar. To sai muga kuɗin sun samu. Alhamdulillah. Wani lokacin kuma na kan siyo coin a mai makon ajiye USDT kuɗin kenan USD. Misali dala kenan to na kan siyo coin sai na ajiye shi. Misali idan na siya ina tunanin zai iya tashi daga yanda na siya shi ya ƙaru to wannan ma ya fi na kamfin yin sa saboda kuɗin da na sa zai iya ninkuwa wani lokacin ma ya fi ninki biyu. Misali in sa masa shekara ɗaya don holding ko kuma watanni kaza ko shekara biyu ko shekara uku har haka ina yi saboda dai in samu ya bada wani to ina ajiye kuɗaɗe a wurare kashi kashi da dama.

To ni gidanmu ƙasa da yake da shi. Wane iri? Farin nan ko? Na ruwa ne, amma na siminti. Da ƙasa ta wannan ba ƙasa ce da siminti. Asali ba, kuma ba mu da inda yake da ƙasa. Ko ina siminti ne ko kuma tiles haka aka sassaka. Inda ba tiles kuma siminti ne, amma ƙasa sai a ƙofar gida. Shi a ƙofar gidan mu na da ƙasa, haka nomal ƙasa dai da take gari ita ce. Amma a cikin gida, ɗakuna kowanne tiles ne da shi. Sannan, sannan cikin ɗakuna ma tiles ne, toilet toilet kuma duka. Daga waje shi ne muke da ƙasa. Ita kuma ƙasar ba yashi ba ce ba. Normal ƙasa ce da ake yin take a waje, a kowane waje. Kowane ƙofar gida in ka wuce ƙasar da kake gani to ita ce a wajen namu ma. Amma a ciki gaba ɗaya zamu saki. Sai wurin da muka yi shuka ke nan ne yake da ƙasa. Ƙasar, normal ƙasa dai wacce ake shuka da ita. To ita ce a gurin. Shi ne sai mu ɗan yi shuka a gurin amma ragowar gidan gaba ɗaya duka siminti ne ko kuma tiles ne a ƙasarsa. Dama kuma jikinsa duka an yi masa plaster, an gyara shi an yi fenti ma. Wurin da yake kuma kamar su toilet da kitchen su kuma gaba ɗaya an saka musu tiles har bangon su duka. An saka musu tiles har jikin bango. To shi ne a jiki. To haka tsarin gidan yake. Amma ba ƙasa ne a cikin gidan ba. Ita ƙasar a waje take, sai daga ɗan gefe inda ake shuka ɗin nan. To ita ce kawai take da ƙasa. Amma ragowar guraren duka ba ƙasa. Tiles ne da siminti. Wani gurin an plaster shi da siminti an masa daɓi, an gyara shi kuma an sa tiles. Tiles ne gaskiya babu ƙasa. Ƙasar a waje take.

To, aishi tofa miyau, in aka ce an ajiye shi a wuri ana tofa shi ya zama ƙazanta. Ba ma kasafai nake tara shi ba balle in tofa shi. Idan kuma har ya kasance ya taru, to ina zuwa rariya ne ta kwata sai in je. Sai in je rariya, sai in zuba. Idan ya kasance ma ya taru. Kuma bai cika taruwa ba yawanci sai idan na yi bacci na tashi to akwai yawu da yake taruwa na bacci, to shine nake zuwa ina zubawa. Amma haka kurin dai, bana tara shi. To, idan kuma ya kasance ina tara yawu to ciki ne. Shi kuma cikin yawun sa da ban yake kwata kwata ma bana iya haɗiye shi. Haka ko yaushe bakina a cike yake da shi. To wannan lokacin tsarin da nake so in samu gwangwani. Ina zubar da yawu da yawa. Ina zubar da yawun da yawa. A wannan lokacin gaskiya ina zubar da shi da yawa. Saboda zan cika wannan gwangwanin in an zubo min ƙasa, ƙasan nan har se ta cika a sama akwai. Har bana son tunawa. To idan na je ni aka zubar, wani lokacin ma fa yakamfi sau uku. To nakan yi wannan tun ciki yana befi wata uku wani ma befi wata ɗaya ba har ranar haihuwa. Wani lokacin har in haihu bai zama normal ba. To haka yake yi mun. Don haka wannan lokacin shine nake zubar da yawu. Amma idan ba wannan ba sai dai idan banida lafiya. Shi ma wani lokacin in bani da lafiya yawu baya zama a baki baya tafiya. Bazan iya haɗiye shi ba sai in ji kaman zan yi amai. To sai in bashshi a bakina. Idan na bashshi a bakina ina barin sa na je na zubar. To shine nake yawan tashi ma in tafi rariya, rariya ta kwata to sai in tafi can in je in zuba. Idan ya kuma cika ya kuma taruwa bakina zan ɗan jima ban tashi ba tun da ba lafiya ce da ni ba. To sai in jima ban tashi na je na zubar ba sai in je in zubar. Alhaji, Alhaji ɗauki abun nan kaje ka kai. To sai inje na in je na na zubar. Idan ya kuma cika a baki haka sai na kuma zuwa. Haka dai zan tayi har sai na ji sauƙi. To a wannan lokacin ne nake tara yawu.